Kana iya hawan keke? Eh ƙwarai kuwa ina iya hawan keke. Nakan hau keke, sai dai ba tafiya mai nisa ba. Amma nakan iya hawan keke na je inda zan je in dawo in bai yi nisa ba kenan. Amma in ya yi nisa gaskiya bana iya hawan keke sai dai mashin ko mota ko kuma in taka da sahu.

Kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau amma ba wai a kowanne lokaci ba. Musamman in zan yi tafiya da mashin na nesa, na kan sanya tabarau saboda maganin iska. Kuma wani lokaci na kan sanya shi saboda kwalliya. To amma dai ba wai ya zama ɗabi'a ta sanya tabarau.

Me kake yi don kiyaye lafiya to akwai ƙoƙarin cin abinci, wato ya zama ban yarda yunwa ta yi tasiri a kaina ba. Sannan akwai irin kwana a cikin sauro net, sannan akwai kuma ya zama kana ɗan motsa jikinka, wanda za ka iya tafiya da sawu ko kuma wani aiki wanda zai motsa maka jiki.

A wane wata aka haife ku? To, ah, duk da dai ni kaɗai aka haifa ni ba tagwaye bane. So an haife ni ne a watan bakwai. So ah kasancewar wata wata na farko a irgen watan miladiya shine wato watan, ah, Yuli.